Eh, ka ce faramun magana akan wasu tunani don fara wato. Zance na fara magana, akwai wani magana inaso ince kaman, an ce, ko me suna shi ya kuma. Ɗan uban sa, ɗan uban su. In ka fara cewa wancan magana ɗan uban su da ɗan uban sa, da fara baka dariya. In kana su, in kana ce tunti ne, dama ne.

Wallahi gaskiya, kayan lefii da aure to, ya zaman dole a yi. In wani ya samu kuɗi sai ya siya amma ni gaskiya ya yi wa kuma kuɗin shi ya yi wafa. Ka duba kuɗin aure, ka duba kuɗin kaya, kuɗin abinci, kuɗin mota za kayi haya, kuɗin abubuwan dukansu damuwa ne fa. Ni gaskiya na, in zan fara gaskiya, zan faɗa gaskiya ya yawa sai a cire abun a cikin ko a cire abun a kan shi.

To gaskiya to, sakonin barka da safe, safe to abu mai kyau fa, abu mai kyau ne. To in mun tashi da safe to sai mun sakonimuna sai mun, sai mun ci barka ko ba haka ba. Abu, abubuwa mai kyau ne. In ka tashi da safe sai ka gayawani a wurinka, barka da safe abu mai kyau ne da tunanina fa.

Yace in gaya vma abun yana gami da abin yana haɗa dukkan mu a wajen mu. To, sallah salat yana haɗa mu, addu'a yana haɗa mu, amma inmu zo abun yana haɗa mun sosai, ƙwallo ne fa. Mun je mu kalla ƙwallo haka, za mu haɗa, za mu yi magana, za mu ci abun, za mu yi gaye mumu, kai zamuyi adawa ne, dukansu dai ne. Dagaske abun yana haɗa mun ya yayi yawa, ƙwallo ne fa. Mun zo mun kalla ƙwallo haka, wallah yana ba mu abun mai kyau.

Idan wani ya tambaye ni hanya a cikin gari na to, garina kai wallahi hanyar shi ba kyau haka fa. Gidan ku, gidan su sun, sun haɗa-haɗa tare. Hanyan mu baya da kyau. E, akwai wani kasuwa a wajen hanya. In ka shiga wani lungu za ka ga wancan kasuwa. Za ka zo ƙasa, ƙasa, ƙasa. In ka zo ƙasa to akwai wani, akwai wani joint ana kiranshi Ekiti. In ka, in ka tsaya, za ka tsaya a wajen, idan za ka tsaya a wajen to zan zo in ɗauka. Ko wani, in wani kana nema ko kina nema zai sameki ko ya sameka a can. Haka muna yi a wajen mu.

Kun ce ingiyama ingiya muku, eh, mai ana yi a dambu, ku yaza ya ana dambu. To gaskiya mu akwai wani dambu amma kareme dambu ne. Muna de tattashe muna de meme a cikin shi e hakane muke yi.

Kace wanene amfanin da yake cikin zama unguwa mai taimako jama'a? To, gaskiya amfanin shi, shi ne in kana nema abun akwai wanda zai taimake ka ko zai taimakeki. In, baka da kuɗi to in ko ka samu ciwo ko mimimi akwai zan ɗauka ya aje ka a asibiti in kana neman ruwansha ko kana neman kuɗi ko kana neman me me me akwai wani zai taimake ka. Amfanin shi yana da yawa amma wannan shine yafi.

To gaskiya, rayuwar nan ba akwai damuwa ba aiki mai kyau kuma ba kuɗi. Amma ina son ajiye ilimin, ilimin crypto, ilimin, ilimin blockchain, ilimin AI, ina son ajiye shi. Kaman za su san me crypto yana yi, me AI za yi, me ilimin kuɗi zan ajiye su. Akwai kuma ina zan ajiye kuɗin, zan ajiye, in dai zan ajiye ilimin kuɗi kuma zan ajiye kuɗi.

Eh, ina karatu kafin kwana fa to. Ya zayi, in ka, na daga na tashi da safe naje a amun duka na dawo to akwai wani abun zan, zan, zan karanta. Abun krifpto, abun blockchain, zan ƙara karanta a cikin takada ko zan je online dun in duba meye da meye zan karanta.

Wallahi ƙwallon ƙafa abu mai kyau ne. In gaya ma gaskiya. Ƙwallon ƙafa ko abu mai kyau ne, in ga ƙwallon ƙafa walahi. Abu mai kyau ne. In mu fara ƙwallon ƙafa haka, buka abubuwan a wajen mu za su zo, za su kalla ko za su duba. In zun zo haka, za ka samu wani in kana da aiki, in kana da business, in kana da kuɗi in ba ka da ba zaka tambayi wani, za ka gayama, za ku yi magana. Ƙwallon ƙwallon ƙafa yana, yana, yana haɗa mutane a wajen ɗaya. Wallahi abu mai kyau ne. Ba haka ba sai ya zai yi. Abu mai kyau ne.

To akwai wani lokacin na je kasuwa zan saya meye kuma abinci ne. Na saya alayi, ina tambaye ta akwai wani abu na son saya. Baya a cikin kasuwa akwai basa siya shi a cikin kasuwa amma akwai wani shago na je an ce suna da shi. Na je wajen, na je wajen su na ce to ina son siya abu na ce to in siya. Na siya, wai wani ya zo an ba shi abu, wani kuma ya zo an ba shi abu wani kuma ya zo. To ya, ga ni nan ina nan ne tun tuni na kun ce in jira ina jira ana saya to ba zaku bani abun ina son ne? To wancan yarinyar ta ce a yaushe ka zo? To wallahi na fara ji haushi kai tun tuni na nan.

Eh, abun mai kyau fa. Masu kaya kai kaya kai masu masu masu mai kyau ne. In ka siya abun in ka in ka siya abun nisan shi ya yawa za su za su zo su ba ka a a wajen ka. Yayi kyau. Kafin kafin nan in ka siya abun sai ka jira kwana uku, kwana biyar ko kai kamar zai kai zai kai shekaran ba za ka samu abun ka siya. Amma haka nan lokacin nan ka siya abun kafin lokacin ya kai uku za su siya za su samu a wajen za su samu zai ba ka. Abu mai kyau ne.

Kace so nawa muke taro a mako to, bansan wani ko abun muke tareba amma ga gaskiya muna tarie kaman, kaman muna tare kullum fa. Kullum muna tare.

Kace ƙwallon 'kafa cikin hausa giyama, sashin wasa toh yayi kyau mana. Za su ci abin da za su ci amma in ka sa, in ka sa in kana ji Hausa zakaji ɗadi shi. Za ka, za ka yi dariya sosai. Ana ba wani dariya wallahi. Za ka yi dariya sosai.

Kai gaskiya labarin ka sabon abinci kai gaskiya wannan abu kai bai kyau ba. Akwai ƙasanmu bamaci naman kare ko toh. Akwai wani lokacin na je ana ba ƙaramin yaro suna to na bi abokina mun je kawai. Mun samu abinci to akwai nama fa mu ci to na ce to wannan naman me wannan naman naman me? Nace naman rago ne ko naman me to na ce to badamuwa kuba mu muci an ba mu da malt ne. To na ci na ci na gama ci na sha malt daga na tashi an ce to akwai wani ya zuwa ya kawo naman kare fa. Shi baisan mu bamaci ya ba mu munci wallahi kai ɗan uwa ne. Bana so abu haka. Ya ba ni haushi wallahi kai. Faɗa, kar in fara zamu fara faɗa.

To akwai wani lokacin da naje me sunan shi kuma? Na je Bauchi. Mun je Bauchi mun dawo. Toh lokacin, dogon tafiya a mota. Da ina tashi Abuja na so in je Sokoto. Shi ne dogon tafiya na taɓa duniya na wallahi a rayuwan nan kai. Dogon hanya, dogon ƙafa, dogon magana, dogon abu.

To ka ce yaya ina tafiya daga wurin za zuwa wurin kowa ana? To a cikin mota mana, in ban samu mota sai ka samu kada. Sai ka samu okada zaka shigan shi. Zai ɗauka ya ajiye ka haka kuma da mota zaka shiga cikin mota zai haka.

To ni ina so in ci abinci. Ina cin abinci to mun zo, mun zo haka mun ji abincin su mai ƙyau ne. Me sunan shi kuma miyan wake da taliya da shinkafa. Abincin su mai ƙyau ne.

Ka ce wane lokaci na wanke kayana? Ooh, sati mana, sati ya zo zan waƙa kayana. In na yi aiki ko na yi me da me sati ya zo zan ajiye kayana a cikin ruwan sa, cilin, da me, zan wanke wanke dukkansu.

Kafin nan, kafin lokacin nan, in mun gama semester na dawo, na dawo gida. Zan shiga mota a lokacin, lokacin ya kai biyu ko ɗaya zan shiga mota park ah meye sunan shi kuma a Bauchi tashan Mars, zan shiga mota a tashan Mars. In na shiga mota, zan shiga Abuja lokacin ya kai goma. Eh, ya kai goma ko sha biyu ko sha ɗaya zan kai, kuma zan shiga Abuja. Amma akwai wani lokacin in na shiga haka kai hmm ƙaramun abun, zamu shiga, cikin goli.

Kafin lokacin nan network banza ne, wofi ne ba kyau banki kuma in ka sa, ka sa kuɗi kafin ka. Ka cire kuɗi a cikin ATM, ATM zai shiga za a ɗauka ATM me da me. Amma nan muna da wofi, muna da me da me in ka sa kuɗi transfer ne za ka yi haka ba lokacin ba, dugon magana ne.

To aganina to gaskiya to, me zan ce? Kuɗin shi ya yawa. Ana sa kuɗi mai yawa akan aure haka. Lokacin nan sun san ba kuɗi, sun san ba wannan ba wani wani wani amma suna sa kuɗi mai yawa. Za su kashe wani ne koya to ni kuma ban san ba.

Ka ce abinci mai zaƙi ko abu, abinci mai yaji na so to. Ina so mai zaƙi walahi mai yaji kuma ni yaji yana bani wani damuwa na samu ruwa a lokacin za ka samu to zai shiga keji, keyi wani fara damuwa, bana wani damuwa.

Ka lokacin nan kuma wallaye da muwan abun lokacin nan ya yi wa ba kuɗi da ka samun aiki mai kyau, ba za ka samu aiki mai kyau kuma. Kuma lokacin yana tafiya ba aure ga, ga mutane suna kai, suna kai talatin ba aiki mai kyau, ba, ba gida mai kyau, ba kuɗi mai kyau to. Lokacin can wancan lokacin masu akwai lokacin ka kai, ka kai ashirin haka to, za ka samu, za ka samu, za ka yi, za ka yi aure, za ka samu mata mai kyau, za ka yi aure, za ka fara rayuwan ka. Amma nan a lokacin nan abubuwan kai sun fara ba wani damuwa. Amma to akwai kuɗi fa ga technology ga crypto ga AI suna su sun zo abu mai kyau.

To ina amfani da labarin, labarin ina amfani da Facebook, ina amfani da Snapchat, ina amfani da WhatsApp. Masu business in kanaso siya abun ɗin business account basu a cikin WhatsApp. Masu business in kanaso siya abun ɗin business account basu a cikin WhatsApp. Ina amfani, ni ina amfani X, dayawa kuma shibe yakai duka amfani cikin wayana.

Gaskiya kwana na, kwana hutu na ina kai, ina kai, ina kwana mai kyau da na tashi mai kyau shi ne hutuna, wallahi. Na je gidan abokina, na zo nayi abubuwan da zan yi, na wanke-wanke, na tsaya na kallo, na kallo yawwa shine mai kyau.

Ace wanan ne kayan aiki na amfanin su. To, maganan gaskiya za mu sa akwai wani abu da ana kiranshi rain coat za mu sa kuma da rain boot za mu sa za mu je site. In ka tsaya cikin site ko ruwa yana faɗa, ko ruwa yana faɗi, dukan su za mu sa. In mu sa to shine abun aiki wanda hand glove kuma kafin mu manta.

To giya mun maganan lambu, babur mai ɗauka fasinja. To babur mai ɗauka fasinja zasu ɗauka mutane biyu a baya. To in ban samu mutane biyu to zasu ɗauka ɗaya. Haka ne? Amma ba dogon magana ko menene.

Eh, jiya muku maganan, maganan me kuma? Gada, hanya. To akwai wani gada ana kiranshi lokoja bridge. Eh anan, in kana, in kana so, in kana, in kana so kaje, kaje Benin ko me sunan wannan? Ko Lagos sai ka bi wancan hanyar. Mutane suna, sun sani za ki, in zaka je wancan, eh, wurin sai ka bi wancan hanyar. Doguwa ne fa yayi doguwa anyi mai kyau ya, ya an sa shi akan, akan kino, atan akan kogi, kogi, kogi lokoja.

Kace wani irin takalma ina so? To ina son takalma, ina yana sa boot, na ƙwallo da shi. Ina sa boot mai kyau, ina, ina, ina sa mai kuma ina sa slippers da fam, dukan su ina sa. Takalmi na me, me ina so yana kan a wajen zan je. In, ina zan je fili, zan sa takalmin fili. Ina son, ina son je aboki wurin abokina, zan sa takalmi fam ko slippers. Ina son je ofis ko ina son je a cikin, cikin, cikin gari, zan sa takalma mai kyau kaman boot haka.

To, a gaskiya ni ban san abun ina kawo gidana ba. Amma in zan kawo gida, kawo abun a gidana, zan fara, zan fara ɗauka a kan mota, a cikin mota kafin in saya ko in shiga garina. Idan na shiga garina, zan ɗauka a kai na ko a hannuna ko in akwai, akwai masu yara a garina zan kirasu su ɗauka suje su ajiye a cikin gidana.

To maganar gaskiya, mai ina son mai zan ba su. To a gaskiya za mu yi, za mu yi ƙaramin sallah a gidanmu, a garinmu. Kowa, ko London, ko a ina kake zuwa zama, sai ka dawo gida mu yi haka. Sai ka dawo gida mu yi sallah, babbar sallah. Eh, shine.

Kace yaya ina tafa? To, tafa ƙaramin abunne. Zai haɗa hannuna hannun biyu tare. Zan haɗa hannu na hannu ɗaya da hannu biyu. Dan haɗa su. Ina haɗasu to tafa yanzumana. Ko ba haka ba?

Jiya ma abinci na. Toh gaskiya shirye shiryen abinci na, da safe ba abun dogo abun ba. Toh in ina so in ci spaghetti ko taliya. Ƙarami abun ne ruwa ackin. Acikin. Zai sa cikin akan gas. In ya yi zafi toh zan cire shi in sa mai da, da albasa da dukan su a cikin. In ya kai, zai sa saki. In ya kai to zan cire shi in ci.

Eh, wallahi na cimma talace-talace fa. To, inason, in kana so, in kasa in ka kare ka sa mana. In kana so su saye abin zasu turo su saye a wajena dukan abubuwan na, na kai talace-talace.

Kace wancan wanene rana na na, naje kasuwa. To kasuwa, kasuwa, kasuwa yazama, ya zama ko suna buɗe kullum mana. Akwai wani lokacin kafin lokacin nan kasuwa za'a, ana sasu a, a laraba da sati amma nan wannan lokacin kasuwa suna buɗe kullum. Bana, banasa kasuwa alokacin fa. Zanje kafin ko zanje kullum.

A can me kana tambaye ni ina raba abinci da mutane. To, gaskiya, ni, ni mutane, ni mutum mai kyau ne. Na samu abinci zan raba da mutane. Zan samu, in na samu abinci zan raba da mutane. Amma ba in ba wani to zan ci abinci na ni kaɗai. Amma akwai mutane za mu raba. Za mu raba daidai za mu ci.

Noma a lokacin damina, toh in bakayi noma a lakacin damina toh da wane lokaci zakayi? To a wajena ko a garina haka muke yi in muna sa mu yi wake ko lokacin damina muke, muke sa wannan a ƙasa. Meye sunan shi kuma? In mun sa a ƙasa, ruwan sama zai, zai fara, in ya fara haka zai fara tashi cikin ƙasa. Ya tashi to ruwan sama yana ba mu abinci mai kyau kafin mun noma a lokacin ci.

To in na samu hutu da rana, to ni na san jikina. Bacci ne da abinci ne. Shi ne. Na yi bacci mai kyau na tashi, na ci abinci mai kyau na tashi. Na je gidan abokina na dawo to na yi ƙwallo, na duba ƙwallo, ƙwallon ƙafa. Toh shine.

Na ce, wane abinsha nafiso. A gaskiya abin sha nafiso. Shi in kasa ɗanbino da kwakwa da, dami kuma inka haɗa su kasasu a cikin injin ƙuƙuƙun yayi ta cire wanke wanke cikin shi, ki sa ciki a cikin firij. Sha abin, abun sha naso.

Ace, muna da wife a gida to, ni na, ina da shi ba, ina da shi a gidana amma ƙarami ne. Ba, babana ƙarami ne ina, ina, ina, ina amfani da shi. Yana gidana, ina sa, ina sa shi, ina amfani da shi.

Ka ce ina sanya hula? To dagaskiya ina sanya hula in rana ina akwai rana ina zan sa hula amma in ba rana ba sai haka bana so in sa fa. Wallahi ina sa damuwa ne. Zai fara bani, fara bani mana ciwa ke na bana so.

Tunda gaskiya in mun zo muyi maganan gaskiya. Maganan albashin mutum to in mun zo wancan magana nauyin shi ya yi wa fa. Za ka karɓa ƙaramin kuɗi ka ba wani ɗaya, ka ba wani biyu, ka ba wani uku. To wannan kuɗi to ya ƙare zai kai ka kuma ko zai kai abun za ka siya za ka yi dashi nauyin shi ya yi yawa gaskiya to.

Idan aka ce gya-gyan rana da kai shi na, na tunawa gaskiya to, idan kin yaka ba daga na karɓa mai sunan shi certificate ne ko mai sunan shi, na wancan, wancan rana wallahi ya, ya yi mun, ya yi mun mai kyau wallahi.

Kace wanne irin ice cream ina so? To ina son ice cream ne mai san yi. Eh ina son wancan haka. Amma in ƙasa ya fara zafi zai fara mi mi mi mi. Ina son wannan, ina son wancan fa.

To ranar kasuwa akwai mutane fa, akwai mutane da yawa za su zo su nema abin za su saya, za su zo su nema abin za su je gida da shi. Haka ne. Ranar kasuwa yana, yana ba, yana ba wani daɗi ne. Abin ka na saka siya za ka, za ka gan shi. Mutane kana nema za ka yi, za ka gansa. Dukansu haka ne.

Gaskiyan maganan Babban Sallah maganan mai kyau ne. To a wajena ko a wurina kafin mu fara. Babban sallah sai mun saya rago. Babban rago, babban rago mun siya shi to masu mutanen anguwa za mu zo mu tsaya. Akwai wani wuri a fili za mu tsaya za mu yi magana, za mu yi mulmi, in mun gama to za mu kashe wancan rago, to mata za su dafa shi. To za mu je mu yi sallah. Mun taho sallah sai mu fara cin abinci, sai mu fara jin waƙoƙi, sai mu fara haka ne.

Abinci ba na so. To, akwai wani abinci ba na so. Amma haka lokacin yanzu nan ina son shi sosai. Shi ne, shi ne shinkafa kaɗai ba wake. Shi ne abinci ba na so. Amma haka nan ina son shi sosai, ina son shi sosai. Akwai dan mun zo lokacin ana, yana dafa miyan, miyan ana kiranshi miyan tomato da me da me ana sashi cikin shi. Na kyau ne.

Ka ce na hau girgin ƙasa. Haba, na hau girjin saka ƙasa mana. Akwai girjin ƙasa a Abuja. In kana so ka shiga Kaduna kd, to akwai mota hanya akwai girjin ƙasa. Na shiga girjin ƙasa, yayi kyau. Lokacin sa da mota, lokacin sa kamar yafi mota abu mai kyau ne. Amma damuwan shi kuɗi ne.

Gaskiya hasken rana da na'urar dan wuta to yana canja mun a-abun fa. Gaskiyan shi, gaskiyan shi munzo wancan magana su na, su na, suna tambayi wani ba, suna tambayi wani a kan charging waya da kafin mu zo lokacin nan damuwan charging ba wuta nefa to sai wayan ka ko me ya mutu. Kuma hakan yana bamu wuta ko bacci ko ba bacci wuta zai zo wuta yana gaban ka.

Kace sau nawa? Na share guda to, na share ƙura kullum fa rana da rana amma sati ne inna share da yawa. Sati ne na share da yawa.

Wacce ingiya musu, ƙungiya ma lokaci ana sa dabar riga, babban riga da hula. To wancan maganan shi ka kafin mu kai maganan shekaran goma ba, ana sa babban hula, babban riga duka abu nasa. Ma ba lokacin nan ba, wannan lokaci basa --sa. Wanni shekaran kaman dubu biyu da goma ne koyewa wancan shekara ana sa shi haka.

Kana tambaye ni, n'na shawara aiki. Ina shawara mana. Akwai wani lokacin i'na shawara aiki amma akwai wani lokacin bana shawara. Komi inna yi inna gan wani to yana cikin damuwa ko yazo ya tambaye ni to zan bashi shawara amma bai tambaye ni ba zan ce komi ba. Haka zan bashi.

Tom, biya ma. To ace bayan yandi koya da mutum in mutum yana ko yasan gurin wani toh, nibgaskiya abun haka sai ka sa kai ka kan ka kawai. Ka tambayi wani me zakayi koka tambayi shugaban, shugaban ka, me za ka yi? Haka ne za ka yi? Shi ne bun ne. Toh, lokacin shi kaman zai kai watan, wata biyar ko, wata biyar ko, wata zai kai haka.

Akwai wani duk. Wai wudi akwai wani a rayuwan nan yana rufe bakin shi in yana hama. Ni ba na rufe bakina inna hama amma zan sa hannuna in rufe bakina. Buk ba bakina ya, ya, na zan buɗe bakina in yana han hama. Amma zan, zanyi amfani da, da hannuna zan sa hannuna a baki ma rufe bakin bakina. Baru bakina zan rufe gaba ɗaya ba.

Kana tambaye ni ina amfani da kunne waya, ina amfani da shi sosai. Daman maganar gaskiya ina amfani da shi sosai. Ba kunne waya shine abun abun abun nawa. Ina saya waya ko na saya sabon sai na sa kunne waya a cikin shi. Maganar gaskiya ne.

To gaskiya, zungunta suka canza danganta, danganta na da mutane. To danganta kafin mu zo haka, kafin mu zo nan ba lokacin ba mu samu, ba za mu haɗa haka amma nan muna haɗa. Mun ta yana bamu lokacin mu saya, muyi magana, a ina za mu samu, a waje za mu saya duka abubuwa haka.

To a wurin a gidana ina son nuna wa baƙo. To, maye zance. Akwai wani wuri a gidana ana kiranshi baga kwari, ana kiranshi katampe pape twoyawwa. Gari a cikin gidana mai kyau ne, su mai kyau ne. Mm baƙo ya zo to, don ɗauki sa to mu je za mu je wurin mu siya ko wani shago ana siya shawarma ana si-ana siyar mu, za mu siyar yogurt kuma da mai da mai ɗukan su.

Dan babu wuta ya kake koyi, ya zan taɓa da cajin wayana. To, idan babu wuta, akwai power bank mana zan sa wutana, zan sa wayana haka a cikin power bank da zan sa da code. Ka sa code da shi abu mai kyau ne. Zai, zai cajin, zai cika. Zai kai diri diri.

Wace na, ina so in siya da hutuna. To gaskiya ni ina cikin Afrika nan. Ina so in je ko Morocco ko Ethiopia ko, ko Algeria. Ina so in je wurin, ina so in je in hutu. Ina so Zanzibar ko dukansu ina so in je. Na so mai kyau ne.

To kana tambaye ni yaya ina ajiye takarda aikina. To akwai wani abun kamar leda haka amma ba envelope ba, yana leda haka. Na buɗe shi, zan, zan photocopy ɗin shi, zan sa shi a cikin wancan abun, na ajiye shi. Kuma zan, akwai wani abu ana ƙira scan and send. Na yi scanning zansa a cikin email na, na ajiye su a can online ne a storage. Haka ina yi.

Ace yaya ana, yana kuke kula da lafiya na? To, bacci mai kyau, abinci mai kyau, rouwansa mai kyau, jifili, ƙwallo, jikina, samu, nasamu wannan mai kyau. To, haka ne.

Kana tambayeni, inna ji inaji inajin kukan zakara da safe to in na ji mana, ina ji mana in na tashi to kafin in tashi kuma zan ji muryan shi dai fara ihu, kuruku haka ina jin ta.

Kace wane launi bangonina suke to zan ce baki amma ni ina son baki mai kyau. Ina son baƙi da yawa amma ba baki ba. TV ko wardrobe ko liltan dukansu ɗaki ne amma harkokina ba baki bane.

Kai gaskiya, wannan tambaya to. To agani na aura ta waya ne fa. Yace waya ne, in ka samu waya, zaka kira wani, zaka yi texting ɗin shi, zaka yi WhatsApp da shi, zaka yi business da shi, zaka je wani, zaka je wurin kana so ka je waya ne, waya ne, shi ne waya.

Jiya mu mai na yi da murhu da abinci da guga, da na, ina girki da shi, haba. To murhu ba abinci ana dafa kanshi ba. In ka sa kerozine a cikin shi, zaka fara dafa abinci, ki ƙafa, tuwo, ko wake, eh, wani abinci inka na so zaka dafa kanshi. Kana.

To masu gida, masu gida a anguwa to mai kyau ne, yayi mai kyau, yayi mai kyau ba fara ba. To ya, ya za ayi?

Toh ka riga ka tambayeni nace wurin inason zuwa hutuwa ace ina so naje morocco koh ethiopia koh algeria dukansu na riga na ce, zan na son je haka can.

To, a, a unguwa na siyan kaya a bashi yana anguwa na dole ne. Ba wani anguwa a nan za ka siya ba za ka iya samu abun a bashi. To amma in za ka samu abun a bashi dole sai ka biya in wata ya kai ko ya ƙare. Za ka yi haka kaman wata biyar ko wata uku kafin a fara ba ka abun a bashi.

Kace wane irin sabulu ina amfani da shi ko ina yi da shi to? Sabulu ina amfani da shi, ina amfani da, da Eva, ina amfani da Eva, ina amfani da baƙin sabulu, dukansu ina amfani da shi.

Kace ina yin harsashi lokacin barci? A'a, ba na yi ba. To kuma, tunda yanan kaman bai yi mai kyau ba, bai yi harsashi a bacci. Ai ana yin, ana yin shi. A'a ba na, ba na yin shi fa.

Kai wannan duwulin magana inga ci a gani na dole sai an yi makaranta makaranta. Abun mai kyau ne. Kayi makarantar in mun yi makaranta zamu gama da bubuwa ba mu, ba mu, ba mu san me za a yi da kuɗi, me za a yi kuɗi ya yi wa, me za a yi kuɗi ya yi ƙaramin hannunka. To dole sai an yi, dole sai an yi makaratu.

To ace, ace su nawa na ampani da aiki, da ai idona aiki. To, zan fara, na fara aiki, na fara aiki kafin ya kai awa biyar ko awa. Zai sha ruwa, na sha ruwa mai kyau, na sha ruwa da yuwa, na sha ruwa, na sha, na cin karrot kuma ina, ina sa ruwa, ina sa idona a cikin ruwa haka nanai.

Kana tambaye ni nace ina son ci abincin titi? To ga mun nan akwai wani ba zaici abincin titi ba. Inba abincin titi me zaka o a ina zaka samu wani abu a abinci zaka ci, zaka ci, ci, ci mai kyau haka? To ba ka ba da shi. Sai ka saya ka zama haka ci kawai.

Ajiya ina shirya ayyu na. To gaskiya to zan kwase su, ajiye su ah. A wurin da na ajiyeshi wurin da to me zan yi da su, zan kya mu zan tambaye ni kana ina tambaye ka na to na ɗauka wannan na ajiye wannan ɗauka wannan na ajiye wannan ɗauka wannan na ajiye wannan haka zan ajiye musu.

To idan baku ku baƙi zasu zo kafin su zo, zan share abubuwa, zan share duk abun, zan share ƙasa, zan share sama. To zan sa ruwan, ruwan mai, zan sa ruwa da, da, da omo da klin. Zan cire shi kuma zan cire mai wannan ƙura cikin ina cire dukansu. To in zasu zo su zo, na shirya.

Jiya muku maye mana damar koyar da waya ko computer. To dukansu basira me kyau ne to, gani da waya ne, ina karanta, ina rubuta abun da waya, ina karanta abun a cikin waya kuma computer kuma damuwa shi ya yiwuwa. Ga zu sai za su, za su, za su ba wani damuwa ne.

Eh to, maitamaikin murya to ina amfani da shi amma ba kullum ba. Akwai wani lokaci ina amfani da bakin murya, mataimakin murya amma ba kullum ba. Wani lokacin, amma ba ko wani lokaci haka,

To gaskiya shi na son dun komawa. To in mun zo maganan a wurin zan komawa to zan ci, zan dawo Bauchi, zan dawo Adamawa, zan dawo Gombe, zan saya wurin, zan saya wurin. Na so in zo masu gwangwa mai kyau, wuri mai kyau ne. Rayuwa ba damuwa, rayuwa ba, ba shaye-shaye, dukan su mai kyau.

Kana tambaye ni, mm ina shirye-shirye kwamfuta. To kwamfuta shine dole a yi. Za zan shirye-shirye shi ne amma ba yau ba ne, ba haka ba. Na riga na yi.

To, to giya muku kauyi da iyali na sun fito. To ƙauye da iyali na sun fito, sunan shi a dadeɗe, gaske a dadeɗe ne. So sun ci munzo tare a abojan nan yana, yana kogi, eh shi ne.

Kana tambaye ni, ina, ina buga rubutu da sauri? To dole ne ina buga rubutu da sauri amma ba yau ba kuma ba kullum ba. Wani gaskiyan shi na rubuta, na buga rubutu da sauri shine.

E, ni, ni na yi ina manejin ɗin shi ke. Ni kuɗin wuta a gida na. To muna amfani da kati munayi dashi muna ni ina amfani da duka abin.

Gaskiya, koyi wannan labari. Akwai wani lokacin kuɗi kuha ka kuma ba kuɗi gaskiya. Kuɗi ya zo sai ka yi amfani da kaina. In ba ka amfani da shi to in ya tafi kun ya je to shine. Amma ni lokacin na amfani da kuɗi kaina ban taɓa jin abun kaman rana biyu kuɗi ko wani kuɗi ya zo hannuna haka na saya, saya da shi a hankali.

In zakaje gidan film sai kaje da wani mana kaman mata ko, ko mata ka yi aure sai ka je da shi. Amma ni bana son gidan film. In zan je, zan je da wani ne.

Kace nawa ruwa ina sha kullum faɗa gaskiya na sha ruwa da yawa fa. To akwai wani ruwa muna siyan shi ana kiran shi pure water. Ka siya ka yana cikin buhu kaman ya kai ashirin a cikin buhu. Ni ina sha kaman biyar ko goma kafin dare yayi fa.

Kana tambaye ni kace ina son miyan zafi ko miyan sanyi, gaske amma ina son miyan zafi fa amma ba kullum ba. Akwai wani lokacin miyan, miyan zafi ina son miyan zafi amma akwai wani lokacin. Bana son miyan zafi. Walai shine.

Mun aƙaci maganan wuta a hasa, a wata to, kuɗin shi ba, ba daidai ba. Kuɗin shi ba daidai ba. Akwai wani wata zai zo za'a ƙara. Akwai wani, akwai wani wata zai zo ba za a ƙara ko me a cikin shi. Haka za a biya. Bayan zan kai dubu biyar kuwa, dubu biyar, dubu goma. Akwai wani gida yana kai dubu ashirin kuma. To amma akwai wani gida, ba gida na ya yi babba da yawa kaman zai kai dubu biyu, biyu ko haka.

To labarin sauraron radiyo da shirye-shiryen da ina so akwai wani channel ana kiran shi hembe lembe. Shine ana gaya, ana gaya mutum, ana gayawa mutum me yana, me cikin gari, me ya, me yaya cikin gari, me ya yaya cikin country, me ya yaya cikin Nigeria, me yaya cikin wuni da wuni, dukkan su shine.

To iskan shi, iskan shi shine to ba ko, to zan giya mishi akwai wani lokacin muna, mun daɗa mota, muna da girjin sama, muna da girjin ƙasa, muna da dabbobin ruwa, muna da dabbobin daji, dukan su suna nan. Muna, mun iya tafiya dogun, dogon gurin da jirgin sama da jirgin ƙasa dukansu munayi.

To, zafi da sanyi a jikina yana haka. In na ci abun zafi da yawa, bakina zai fara bani wani abun bana so kuma in na sha wani abun, na sha babban sanyi da yawa. Zan fara jin, zan fara jin ciwo a bakina, a kasana, a ƙafana, dukan su na zan fara ji.

Gaskiyan shu kace yazan sani aiki ya isa haka to na fara jin gajiya da baƙi da ƙasa da hannu da na fara ji ciwon kai to ido na kuma ya fara bani damuwa don sai to wannan aiki ya yi wa ko ya yi haka zan bar shi.

To kace me ina yi, me ina yi kullum in saya cikin lafiya ko ƙoshin lafiya. To, na riga na ci, za ka, za ka yi bacci mai kyau. Kaman bacci na zai kai awa takwas. Takwas da tara. Haka zan ci abinci mai kyau, zan sha ruwa yawa, ruwa mai kyau fa zan sha ruwa mai yawa. Zan yi exercise, zan ƙwallo a fili da abokina. Shi ne munayi.

To gaskiya labarin ziyarta ƙauye na a garin iyaye na to. Kaje can abincin su ba abincin mu muke ci nan fa. Kaje can sai ka yi, sai ka san abun suna ci, sai ka ci da su bakaci za'ace kai ɗan wawa ne haka. Su akwai masa, akwai waina, akwai awara, akwai kunun zaƙi, akwai kunun gyaɗa duka abun kana so dukansu suna ci.

To na cika, tace ya, yanayin, yanayin yakin mu ya sauya ya cikin shekarar to, biya wannan maganan gaskiya abubuwan ya canza shekarar fa. Kafin mu shiga shekarar nan ruwan sama yana faɗi mai kyau, yana faɗi mai yawa amma haka ruwan sama basa faɗi mai kyau, basa faɗi da yawa. An fara da ƙarami haka to ya tsaya ko ban zane.